Ahh irin wayar da nake amfani da shi ina amfani da wayar Redmi Note fifteen. Ita ce wayar hannu da nake amfani da ita. Domin gaba ta da ayyuka na na yau da kullin, yanzu haka ma ina amfani da ita hannuna.